Nakan yi addu'a kullum, kullum addu'a in zamanin da muke ciki yanzu i sai da addu'a. Ba kome ba saboda neman tsari, sharin shaiɗan, sharin ajani da sharin mutum. Da dukkan wani hatsari na ƙarfe, da dukkan wani bala'i, da wani tausayi, dole mutum ya dinga addu'o'i saboda rayuwan ta zama yadda ta zama. Ta zama yadda ta zama. Dole ne sai mutum yana kulawa da addu'a. In ba haka ba kai kana can, kana fafutukar abunda ke gaban ka. Wani na nan ya sama ido. Kuma sannan dole ka nema ka ro ta roƙon Allah don dacewarsa, don dacewarsa. Duka abubuwa ne waɗanda suka danganci addu'a. So addu'a yanzu i ya zama mutum ma parilla, ya zama mutum wajibi. Nakan yi addu'a sosai ba kaɗan ba sosai don samun dacewa kuma, da samun nasara a rayuwa. Addu'a yana da matuƙar amfani. So addu'a abu ne wanda nake yin ta kullum, kullum. Kullum, kullum ba dare ba rana muna roƙon Allah. Allah ya ci gaba da dafa mana, ya ci gaba da kare mu da dukkan sharin masu shari, da dukkan sharin mutum, sharin aljani, sharin shaiɗan. Wannan ɗaya tana ɗaya daga cikin addu'an da nake yawaita yi. Da kuma a kan Allah ya kare ni da dukkan wani hatsari, da dukkan wani bala'i, da dukkan wani tausayi. Nakan yi wannan addu'a kullum. Addu'a ne da nake yawan maimaita wa. Munar ko roƙi Allah, Allah yasa in da dace a rayuwa, duniya da lahira.

Gaskiya ne nakan sanya hula. Ko ma wace irin hula ce misali kamar ko hula ƙube, ko hula facing cap haka p cap. Ina sa hula sosai ba haka kamar yanzu a hakan nan ma maganan da nake yi yanzu haka akwai p cap a kaina. Sanan hula kamar ƙube haka har ba na so in sa manyan kaya, native kaya, manyan kaya haka ban sa hula ba. Gaskiya sai in ga kamar eh kamar dressing ɗin nawa bata cika ba. Kamar kayan nawa bai cika ba, kamar adon nawa bai kai ba. Ina hana sa manyan kaya ban sa hula ba, sai yasa bana rabo da hula duk inda nake ina da kaya na za ka gani da hula a ciki. Sanan ka gama maganan facing cap, face cap kuma yana yawan amfani da ita saboda tana da matuƙar amfani tana kare rana. Kuma in ana iska ko sanyi tana ƙara shi iska da sanyi. To yana daga cikin abin da yana kesan amfani da hula a kowane lokaci. Ai, in har za ka sa manyan kaya ko shadda ko yadi ko dai atamfa inda kaɗin ka shi ya ba da zubin manyan kaya kuma sai ka san ce ka yi wanka tsabtsab ka fito amma ba ka sa hula ba to sai ka san ce ina gaba ɗaya wankan bai cika ba. Eh, sutratta ka bata cika ba amma lokacin da ka sa hula kai karen kanka ka kalli kanka ka tsaya a gaban madubi sai karen kanka maza ka ba kanka sha'awa balle ma wani ya kalle ka. Har kamar a ce ma ko matarka ko budurwarka ta kalle ka. To shi ne gaskiya. Danni ban manta ba ma mun fara wannan abun ne tun kafin ni aure tun gab da aurena matar ta ce to ba duk inda zan yi da ba da ban cika alamar da ina da manyan kaya amma ban cika mai da hankali da su a kan sosai ba. Ta ce to fa duk inda zan yi in sai inda zan yi ƙananan kayana masu ragu. Yauwa saboda manyan kaya su fi ƙananan kaya yawa sannan kuma kowanne in ƙoƙari in saman mai hula. Nashi ko da abin samu nashi na kanshi bai kasance ina da hulan da zai hau wannan kayan saboda ba zai yiwu in zo in gasa mata manyan kaya ba hula ba. Su wane ɗaya daga cikin abin da yana yi sabo kuma da manyan kaya da huluna sosai kuma ɓacin haka na ƙara sabo da huluna sosai. Diddai yake dama can dai ina sawa su ya kasance na zo na ƙara yawan huluna na kuma ya kasance na ƙara sabo sosai. Ba zai yiwu in sa kaya ba ban sa hula ba.